Wane bambanci kuke gani tsakanin sarar yau da sarar iyayenku? Saranmu a yau gaskiya ba jituwa, akwai cin amana. Kuma suna so su samu abin gari a take take ba samu ba, ah, da jinkirin hushi ba. Ba su da jinkirin hushi, suna son abu take take. Amma saran iyayenmu akwai jituwa, akwai adankai, to wannan yana da kyau sosai.

Ku bayyana yadda kuke dafa abincin da kuka fi so daga karfo zuwa ƙarshe. Akwai abincin da na fi so guda biyu, wake da kuma indomie da soyayyen ƙwai. To bari in faɗa yanda nake dafa soyayyen ƙwai da indomie. Da indomie, kamin, ah, kamin in fara dafa indomie na zan fara in soya ƙwai na tukuna. In soya ƙwai, in fashe fasa ƙwai na, in yanka albasa, in sa barkono, in sa gishiri. Bana sa. Ah magi a ciki zan soya. Idan na gama soya, in a je a wuri ɗaya sai in sa indomie a wuta. In yanka albasa, in ajiye. In yanka tumatir, in ajiye. In yanka, ah, ganye, vegetable in ajiye. To sai in sa indomie na a wuta. Idan ya nuna, ya kusan ruwan ya fara ƙare, sai in sa su ganye da su albasa da su barkono da su tumatir na a ciki a kai. Ba zan barshi ya duna sosai ba. Idan yaɗan sha wuta kaɗan sai in cire, in cire sai sa kwanon sa ƙwai na in ci. To ina jin daɗin wannan indomie sosai.